Eh ƙwarai da gaske ina kunna tsaron batiri. Musamman yayin da batirina ya sauka ƙasa. Kuma sannan ba wuta, wacce zan maƙala wayata tayi caji. Nakan kunna tsaron batiri, domin sabida ya kare wayana daga ɗaukewa kwata-kwata. Yayin da na kunna tsaron batiri kuwa, zan kiyayi kaina daga shige-shigen social media, da sauransu kafafen yaɗa labarai. Waƴanda za su sa batirina ya ɗaɗa ƙarewa ko kuwa in ce ya kai ga mutuwan wayata. Ƙwarai da gaske na ji daɗin wannan tambayan.

A halin gaskiya ina karanta jarida amma ba a ko da yaushe ba. Ina karanta jarida ne idan dama ta samu. Bima'ana idan na samu jaridan zan karanta amma bana karanta jarida wai a kullum a koda yaushe a'a. Kawai dai idan na zo waje na samu jarida zan ɗauka in karanta in kuwa ban samu ba shikenan. Kasan yanzu yawancin labaran da shike yanzu ana da wayar salula ta nan ake samo kanun labarai. Ba sai ka ɗauki jarida ka dinga karantawa da kanka ba. Yanzu mun samu cigaba, Alhamdlillah nagode sosai da sosai.

Kwarai da gaske ina ci da cokali amma fa ba kowane irin abinci ba. Akwai kalan abincin da nake ci da cokali ko akwai kalan abincin da nake ci da hannu. Kaga yanzu kamar shinkafa da irin su taliya da dai sauran kayan makulashe wannan da cokali nake ci sabida kaga bara kaji daɗi ɗiban shinkafa da hannu ba sabida zai ɗinga war wasewa to sanan kuwa irin tuwo kamar tuwon masara da sauransu wanda ake tukawa ko kaga wannan kuma shi kuma da hannu nake cin su sabida shi kuma cin su da chokali ba dai ma daɗi ba. To wannan shi ne gaskiya da takaicin takaita amsa tambayan ka yana cin abinci da cokali ko hannu ya danganta da wane irin abinci ne. Irinsu shinkafa da sauransu ina ci da cokali in kuma abinci ina cin wannan da hannu. Yauwa na gode sosai da wannan tambayan.

Eh, kai ta mai domin wannan tambayar. Amsan da zan baka dai shi ne zan ce maka eh da gaske. Haka ne ina bude taga a ɗaki. Nakan bude taga a ɗaki amma fa ba ko da yaushe ba. Sai lokacin da in na buƙaci hakan nake buɗewa. Ba a ko da yaushe nake bude taga a ɗaki ba.

Naka raba ayyuka yayin da idan aikin ya yi min yawa kuma ba zan iya cin masu a cikin lokacin da nake bukatan cin masu ba. Nakan raba aiki ƙwarai da gaske. Wataran za ka ga, za ka yi wannan, za ka yi wannan, za ka yi wannan, su abubuwan ya ma ya san nan kuma lokaci, gagarancin lokaci. To, abin da za ka yi a nan sai ka rarraba ayyukan. Akwai waɗanda suke bukatan aiki, za su ma aiki yanda kake so sai kawai kuma ka biya su kuɗi, ka biya su ladan aikinsu ƙwarai da gaske. Ina cika wa yanda suke raba aiki amma fa ba a ko da yaushe ba. Sai dai in ayyuka sun min yawa, sun min yawa kuma ƙwarai da gaske. Kafin in rarraba ayyuka ga wasu wannan shine. Ba wai ko kawai don jin daɗi nake raba ayyuka ba. Sai in ayyukansu min yawane, sai in raba ga wasu. Sai in biya su, sai su min yanzu kamar wanki. Kamar wanki, in wanki na a taro nakan, nakan bada a wanke min a goge min ko kuma wataran in yi rashin lafiya, nakan iya bada sauran wasu ayyukana a min ko kuma a filin aiki ina son kammala wani ayyukan kuma sannan ba lokaci da sai sauransu. Nakan iya bawa abokanai aikina wasu gibi daga cikin aikin sai su taimaka su min aikin. Wannan shine.

A gaskiya, a halin gaskiya dai lambar QR lamba ce mai wuyan gaske wanda ba kowane zai iya duba ba gaskiya. Ni dai abin da nake yi da QR idan ina da QR number scanning na da nake yi idan ina bukatan amfani da ita. Scanning kawai nake yi, zan je ne in maƙala ta da kyameran inda nake so in haɗa connection ɗina, sannan in yi scanning. Amma a gaskiya ba na iya dubawa hakan nan da ido. Ba na iya dubawa sabida ba na, ban ma tsammanin ana iya dubawa ba. Sanda naga wannan tambayar taka. To a gaskiya ni dai baran iya dubawa ba a taƙaicen kenan. Dan lambar QR gaskiya ba lamba ne a bayyane. Wanda mutum zai iya ganshi hakan nan a sauƙaƙe ba. Kuma ban taɓa matsawa sai naga nambobin da yake ciki ba. Ni dai kawai yanda nake a ayyuka da shi, aiki da shi. Kawai dai zan zo in kafa mishi kyamara in yi scanning zuwa ga inda nake son haɗa shi ke nan sai in ci gaba da amfani da kayana.

A gaskiya abincin titi dai ya kasu daban daban, suna nan da yawa abinci akan titi. Abinci akan titi akwai wayanda nake son ci akwai wayanda bana son ci. Ka ga dai akwai waɗanda suke ɗanyin restaurants. Sun dan killace wajen sannan suna yin abincin da tsafta. Za ka gani a kan nan da tsafta. Akwai fillin zama za a kawoma kujera ka zanna a kawo ma abinci akan teburi a ajiye, a kawo ma ruwa ko lemon kwalba a gefe a ajiye. To wannan irin filin nakan iyazuwa in ci abinci. Kuma kaga fililn abincin da abude hakannan kawai ana yin abinci aba wannan iska na kadawa abubuwa sukan datti sukan shiga nan da can da sauransu. To wannan ka ga akwai hatsari. Gaskiya bana son cin abinci a irin wannan filayen abinci. Amma ina dai ƙwarai da gaske ina cin abinci, ina son cin abinci a titi amma kuma da sharadi sai dai yin abincin yana da tsafta, filin yana da tsafta da sauran su shine wannan.

Kwarai ina taimakawa mutane ne yayin da suke buƙatar taimako. Kasan shi taimako iri-iri ne, wala Allah taimako wajen aiki ko taimako, eh wajen, eh biyan bukata na yau da kullum, rashin kuɗi ne, a'a mutum yana fama da ayukinsa nan bai da, isheshiyar lafiya da dai sauransu zai, eh nakan iya taimaka mashi. Eh sannan mutum yana bukatan shawara ne, zai yanke shawara a kan wasu al'amuran da ya shafi rayuwan shi ko na yau da gobe da sauransu. Wannan ma na kan iya taimaka mashi. Kwarai da gaske ina son taimakawa mutane sosai da sosai. Wajen dukan wani al'amuran da naga zan iya taimakawa, ina iya taimakawa.

Kwarai da gaske ina sanya tunatarwa sosai da sosai wajen yin ayyukana. A yanzu haka kafin na tashi in maka wannan hiran, wannan ina, eh, tunatarwa ne ta taɗani, tunatarwa ne ta tadani. Kuma sannan yanzu ma in na koma bacci, zuwa anjima tunatarwar ita ce za ta taɗani. Ina amfani da tunatarwa sosai da sosai wajen yin al'amurana, musamman idan zan yi bacci da sauran su, ko kuma ina da wani event, ina da wani, inda nake son zuwa ko wani aikin da nake son yi nan gaba wanda ina tunanin zan iya mantawa. To a yayin wannan nakan sanya tunatarwa a wayata ta kararrawa wanda zai dinga tunatar da ni muddin da zarar wannan lokacin ya shiga. Tunatarwan sai ya tunatar da ni, nu kuma sai in tashi in kashe shi sai in ci gaba da ayyukana kamar yadda na tsara. Eh gaskiya shi tunatarwa don ayyuka, sanya tunatarwa don ayyuka yana da muhimmanci sosai a cikin al'amurarmu na yau da kullum a cikin abubuwan da muke amfana da shi daga wayar tarcellula.

Gaskiya abubuwa da dama na kan yi don kiyaye lafiyana. Ya danganta da yanayin abincin da nake ci, kama daga abincin da nake ci, yanayin yadda nake, a, ayyuka. Barin ci abincin da zai, zai bata amin ciki ba ko zai zama kasance bara zana ga lafiyana ba. Ina zan ci abinci ne mai kyau idan na samu. Zan ci abinci mai kyau, mai gina jiki, mai riƙe ciki, mai bada kuzari da sauran da dai sauransu. Sannan ayyuka ba zan je in yi aikin ƙarfi wanda ya fi ƙarfina wanda zai taɓa la harka ta lafiyana ba. Zan yi aiki ne a dai dai ƙarfi, dai dai abun da zan yi ba zai cutar da ni ba. Yauwa, wannan ma kenan. To sannan, sai abun da ya shafi gefen zan kula da jikina, zan yi tsafta da sauran su. Zan samu in yi bacci. Ta ashe wannan duka suna taimakawa wajen kula da kiyaye lafiyana. Na kan yi abubuwa da dama da ya kai kan sinanan da dama. Na kan kiyaye su sabida harka ta lafiyana. Sabida lafiya aka ce shine garkuwar jiki. Sai da lafiya akan ci akan sha har ma akan yi ibadan Allah. Sabida haka yana da kyau mu dinga kula da lafiyanmu, mu dinga kiyayewa, mu dinga yin abubuwan da zai inganta lafiyarmu. Sabida lafiyan shine komai. Ba abun da za ka iya yi idan ba ka da lafiya. Yayin da ka ce ma ba ka da lafiya to ko meye ka mallaka a duniyan nan ba shi ne damuwarka ba. Damuwarka ce ka samu lafiya. Shi ya sa lafiya ta kasance abu mafi muhimmanci da mutum ya kamata ya dinga kiyayeta daga barazanar rashinta. Na gode sosai. Wannan tambaya yana da muhimmanci sosai. Na gode, naji dadin shi, sai kuma tambaya ta gaba.

A halin gaskiya dai kyaututtuka suna nan da da dama kaca-kaca ga su. Dalilin dai kyautattuka. So kyautan da nake son bayarwa ya danganta da me aka yi min nake son ba da kyautan. Da wa nakeson bada kyautan. Wane irin kyauta ya kamata in ba wa ne? A cencecin wane irin kyauta yake bukata, me yake bukata, me matsalar shi, me damuwar sa? Sannan sai in duba kyautan da zan ba. Saga ga misali, saboda yanzu kyautan da za ka bawa baban mutum wanda ya mallaki hankalin shi sosai, sosai kamar ace misali ɗan shekara arba in ba kyautan ne za ka ba wa yaro ƙarami ɗan ƙasa da shekara goma ba. To, haka kyauta zan ce ya danganta kenan. Amma na kan iya ba da komai a kyauta. Zan iya ba da kuɗi, zan iya ba da kaya, zan iya ba da ko abinci da dai sauransu. Kamar yadda na faɗa da fari, ya danganci ga wa nake son bawa kyauta, ga wa zan ba kyautan kuma sannan me buƙatuwar shi ga wannan abun da zan ba shi a matsayin kyauta. To wannan shi ne abubuwan da muke la'akari da su kenan wajen yin kyauta. Wajen zamu fitar da kyauta amma dudduba inda alamarin mu, sai mu ga me ya dace, me ne yake buƙata muyi da dai sauransu.

Eh ƙwarai da gaske ina amfani da ruwan rijiya amma ko ba don sha ba. A'a, ba na shan ruwan rijiya ba, na dafa abinci da shi haka zalika. Na fi buƙatar ruwan fomfo, itama ruwan fomfo ba ita nake sha ba. Na fi buƙatar ruwa tacece wanda akayi daure shi a leda ake tsira ruwa. Wannan ruwan shi nake sha, shi nake saya don sha. Amma ko in ka ga ina amfani da ruwan rijiya to faka tabbata watakila wanka nake yi da shi ko kuma wanke tufafina. Sabida tufafi in na samu ruwan rijiyar yana da haske nakan iya amfani da shi in wanke tufafina, sannan in wanke jikina. Amma bana sha sabida rashin tsaftar shi sosa baida tsabta sosai wato ba tataccen ruwa bane sabida haka ina da ruwan sha na daban wanda ake tacewa wanda ake sayarwa muna kiran shi da fiyowata a nan. Sannan kuma shi ruwan rijiya muka yau yin ayyuka ne na cikin gida da shi kamar misalin su wanke wanke wanki da wanka da dai sauransu. Wannan muna aiki da ruwan rijiya ba matsala. Amma ka ga shan ruwa ko dafa abinci, mun zama ne ruwan fomfo ko mari mai ruwa gille jaje mai tsafta wanda aka tace shi mai kyau sai mu yi amfani da shi. Wannan shine na gode da wannan tambayar da ka yi min.

Eh ina ganin na amsa wannan tambayar taka baya amma kuma ka sake dawo da ita ama ba matsala. Zana amsa ka, tambayar ka ta na cewa, shin ina kunna sanarwar apps? Kwarai da gaske, bima'ana abunda bature ke kiran shi notification. Eh ina kunnawa, ina kunnawa sosai ina kunna sanarwar apps musamman sabida ya dinga ah, turo min idan an samu sabbin labarai, ko kuma idan an samu wani abu da wanda yake bukatan ah hankali na ya dawo kan sa. Apps ɗina ɗin yana bukatan gyara ako wani abu da dai sauransu ko amma kuma na kafafun sada labari nayi wataƙila an turo min da sako ne. To apps ɗin yana bukatan in zo in duba me ake cewa da dai sauransu. Wannan shine ya sa muke kunna sanarwar apps dan sabida mu dinga ganin labarai akan lokaci, mu dinga ansan sabo akan lokaci ba tareda, da an samu wayansi masu laha da dai sauransu ba. Wannan shine, na gode.